Gaskiya idan zan yi tafiya zuwa wasu guraren, na kan shiryawa tafiyan ne. Sannan inje tashar mota, in tari motan da zan hau zuwa gurin. Kafun nan, in du ra zuwa garin da na ke, san inje idan wata ziyara ce.